Am shi aikina da kuma yanda nake daidaita aikina da rayuwata shine aikina yana da lokacinshi wanda nake ware mishi. Da kuma rayuwa na wani zubin lokacin shaƙatawa ko wani lokacin hutu. Yes, to gaskiya duka yana da kowanne, ko-kowanne yana da nashi. Am kowanne yana da nashi lokaci wanda nake ware mashi. Am aƙalla dai da safe idan na tashi zan yi sallah. Am zan yi sallan asuba. Bacin na yi sallah a suba, zan zo in yi karatu. Bayan na yi karatu zan zo in shiga shafu kan sada zumunta in ga me ke faruwa, da ke faruwa, abubuwan yau da kullum. Sannan nakan yi ƙoƙari, nakan yi ƙoƙari. Sannan zan ɗan fita da aikin in je in siyo biredi ko wani abu dai na karya wa haka na gida. Bayan haka nan idan na dawo zan zuba, zan zuba ruwa kokuma in wanke mota, ko in kai ma baban mu am ruwan wanka. E huh. Yauwa sannan kuma daga nan zan zo in karya. Daga nan kuma na ɗan yi aika-aiki haka to daga nan zan ɗan samu lokaci zan ɗan huta da safe. Zan ba ma dabbobi abinci kuma daga nan sai in samu sai in huta. Na huta kamar irin ƙarfe goma sha ɗaya ko sha biyu ko ƙarfe ɗaya idan nayi sallar azahar nakanzo na kunna kwamfuta na, in ɗan dudduba wani karatu, kokuma wani aiki ko wani zane kokuma zana wani shafin amm. Yanan gizo haka. To daga nan kuma irin wuraren bayan la'asar haka nakan kalli ƙwallo. Haddai idan aka ce wannan lokacin ranan Asabar ne, eh nakan kalli ƙwallo sosai. Sannan kuma daga ƙarfe, daga ƙarfe biyu bayan sallah azahar har abun da ya yi ƙarfe huɗu. Zuwa wuraren lokutan sallar la'asar zan kalli ƙwallo. Idan na ga, na kalla ƙwallo kuma lokacin sallar la'asar ya yi zan je in yi sallah. Am. Bayan na yi sallah kuma zan dawo in ci gaba da kallon ƙwallo. To kamar dai yau, yau ranan Lahadi, yau da safe da na tashi, na yi sallar a suba, na yi karatu, na dubba waɗansu abubuwa dake ni crypto trader ne. Ina son harkar am kuɗin yanar gizo haka. Nakan ɗan dubba wasu abubuwa in gani, in akwai wata dama sai in samu sai in shiga daga ciki. Bayan na shiga daga ciki sai in ga me zan iya samu. In kuma ban samu komai ba, shikenan. Wannan lokacin kuma sai dai wani lokaci sannan sai in ƙara sake buɗe. An ƙara duba wata dama. Am bayan haka nan, bayan haka nan zan zo in wanke mota. Zan ba ma dabbobi abinci. Yauwa sannan kuma za mu zo mu karya. Na ba mu karya kumallo, damu sha ko tea ne, ko kunu, ko ƙosai, ko dankali, ko duka dai wani abu da dai ya samu ko da biredi ko duka wani abu da ya samu. Abun da muke yi ke nan sai mu duka abun da ya samu za mu karya da shiyya. Bayan haka nan zan ɗan zauna in ɗauko wayana, in ɗan duba chat, in shiga yanar gizo sannan in nakan shiga manhajar Twitter X. In ɗanje inyi. Inyi. Inyi ma mutane reply haka. In ce musu inda su kayi magana na ƙan ɗan ba su amsa. To sai kuma ɓangaren rayuwata nakan, nakan fita irin wani shaƙatawa haka nakan yi ma mutane aikin in ɗaukan hoto ko ɗaukan hoto mai motsi. Kuma daga nan irin da ya ke aikin, shi wannan aikin ya fi yi da rana, ya fi yi da rana. Ya fi yi da kuma da la'asar lokacin daidai am rana ba ta da zafi sosai lokacin nake yin waɗannan ayyuka. To gaskiya haka nake dai, a haka nake daidaita aikina da kuma rayuwata. So am mun sani ba duka dai haka dai haka ke daidaita aiki da kuma rayuwa. Haka nake daidaita aiki da rayuwa. Ko wanne da nashi lokaci daban. Wannan nakan ware mishi nashi lokaci. Wannan ma nakan ware mishi lokaci. Shikenan ne kawai kuma na gode.